Kana iya sallan igiya? Eh nakan sallan igiya. A ganina sallan igiya ba abu ne me wuya ba. Ko yara ma su kan sallan igiya. Nakan sallan igiya har ɗari da biyar, don haka sallan igiya ba abu ne me wuya ba.